Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ina kallon wayana, zance sa'a uku zuwa sa'a hudu a rana amma ba lokaci daya ba. Ina kallo idan nasamu lokaci ko lokacin hutu, sannan kafin in barci da kuma da safe idan na farka kafin in fara harkokin na rana. Hakannake yi.

San nawa nake rubuta rahoto. A wurin aiki ina rubuta rahoto san daya kowane wata. Amma nakan ba da rahoton baƙi kowane rana bayan aiki. Zan tashi aiki sai na ba da rahoto ga wanda zai karɓe ni kafin in je gida. Haka yake a wurin aiki. So toh, koda shike aikin namu da zan iya ce muna ba da rahoto kowane rana. Dan aikin namu kowane rana rubuta yake yi, a rubutun rahoto ne na ƙanshi. Amma rahoton da mukan rubuta mu ce rahoto na rohoto shine muna bayar da shi san daya wata. Wannan za mu tattaro duk abin da muka yi a cikin watan sai mu rubuta rahoton shi, sai mu bayar da shi ga shugabaninmu.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske a kowane lokaci. Daga safe zuwa yamma inaso ɗakina yayi haske. Lokacin da kawai bana so ɗakina yayi haske shine lokacin da ina son in yi wanka. Nace ina son in yi barci ba wanka ba. In zan yi barci in zan kwana sai in kashe wuta. Amma in na farka ina zama kawai duk abun da nayi da ina a ɗaki ina so ɗakina yayi haske. Nafison shi haka, nafi gane ma haske. Eh.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, na iya gabatar da rahoto. Wannan ya zama kamar dole ne ma. A wurin aiki, kowane rohoto da na rubuta ni zan gabatar da shi. Eh, wannan abu ne da aka koya mana tun a makaranta, amma ba yiwu na fara ba. So haka muke yi. Na iya, na iya gabatar da rohoto.